Muna amfani da kayan aiki da yawa waƴanda suke amfani a wurin aiki. Misali ace zamu je muje mu aiki a wurin aikin kafinta, to muna bukatan guduma da ƙusa da kuma kataki har da zarto muna bukatan su sai kuma tef wanda zamu gwada iya tsayin abin da muke so mu buga, amma iya tsayin katako kafin na yanka da zarto. Shi ne abubuwan da muke bukata a wurin aiki. A wurin aikin siminti kuma ana bukatan siminti, ana bukatan yashi da ruwa da bulok sai da wannan da shebur wanda ana amfani da su a siya, a gini. Wurin aikin ofishi kuma dole ne idan kaje ofishin mutane dole ne za ka samu takardu da yawa, da wasu takardun ajiya da abun sa rana da kuma kalanda, da kuma abubuwa jikin bango kuma ana bukatan biro. Biro na da matuƙar amfani a ofis saboda da shi ake rubuta jadawalin abun da yake faruwa da yana yin yadda abu yake faruwa. A kamfani kuma ana bukatan injuna wanda za su yi ta sarrafa sinadarai da abubuwa a cikin inji. Misali ace ana bukatan inji mai, ana bukatan inji mai yin sabulu to zan nemo sinadarin da za hada sabulu to kamfanin can kaga shima aiki ne babba ya tanada a wurin aiki, ya tanada inji wanda za a yi aiki da shi. Idan kuma ana bukatan taburma to shi wance ana bukatan shi saboda kwanciya ne amma yawan ci a wurin aiki ana bukatan abubuwa da yawa.

Ina kare kaina, daga sauro ne ta wurin shiga cikin gidan sauro wato net kenan. Net abu ne yanada raga raga haka da buli buli a jiki. Yadine ake ɗinkashi da buli buli a jiki sai yayi kamar raga. Saboda shine idan ka kwantar daga donga sai ka ɗaure gidan sauron sai ka shiga ciki to yana maganin sauro. Wani lokaci kuma ina shiga min mosquito coil maganin sauro wanda ake kunnawa da ashana. To hayaki ne zai na fita, to wannan hayakin akwai wani sinadari a ciki wanda yake ji ma sauro. Sai kalli sauro ya kasa zama a ciki yazo shi yana fito gudu, yana ta gudun hayakin. To irin wancan shima ina siya da shi saboda in kare kaina daga sauro. Amma in kaga nayi aiki dashi to babu mosquito net ne. Shi kuma wancan me yin hayakin yana jawo mura wani lokaci. Za kaji mutum ya kamu da cutar mura, hancin shi ya toshe kuma ya jawo wa mutum zazzabi hakan nan. Shiyasa yawancin mutane anfi amfani da net. Shi net ɗin ma yafi saboda maganin sauro misali ace yanzu ka kwanta ka ka sa sai safe sai a cikin dare sai maganin sauron ya ƙare. To shi kenan sauro nan zasu iya dawowa. Saboda na gane maganin sauro yake kashe sauro ta hanyar inya kashe sauro. In ka kunna to zai kashe sauro, sauro ba zai iya dawowa ya kijeka ba. Amma yanzu ana yin abun sinadarin me kashe sauron a cikin maganin babu ƙarfi sai kawai kana kunnawa sai dai su gudu idan ya ƙare su dawo. Amma dane kana kunnawa indai hayaki ya taɓa sauro to zakaga ya kwanta ya mutu. Shine idan kin kare kai na, ina shiga cikin gidan sauro ne net.

Eh, ina sanya agogon hannu amma ba kowane lokaci ba. Yawanci agogon hannu yana karɓar mutum mai ƙiba, mutum mai jiki. To idan ya siya agogon hannu, idan ya sa, ya saka, in ya sa agogon hannu to tana mai kyau sosai. Amma wanda yana raba da ƙiba, siriri ne. Idan ka siya agogon hannu sai dai ka ji ka nemo ya dade ka tu nemo agogon, ya dade ka hanun sai dai mutum yana bada wahala. Shi ya sa wa mutane suyi aro sai dai su siya abin hannu su sa ba dai su yi amfani da agogo ba. Agogo yana da matuƙar amfani a hannu. Inda kana tafiya kawai za ka iya ɗaga wa ka duba lokaci ba sai ka ciro waya ba. In ka je wuri ka ciro wayarka za ka yi lissafi za su yi wofce wa agogo. Misali in ka je layin da ƴan daba suke za su yi wofce wayarka idan ka ciro to ka kalla idan akwai agogon hannu ka kawai ɗaga wa za ka iya duba lokaci sai ka cigaba da abun da ka ke yi. Hmm agogon hannu ni ba na sanya wa. A da ne na yi yayin sanya agogon hannu lokacin da na ke yaranta. Na sanya agogon hannu sosai amma yanzu ni ba na son sanya agogon hannu saboda abun yana min makamun kawai idan na sa a aikin banza ne kuma yana min nauyi a hannu. Yawanci wasu agogona masu ƙarfe yana nauyi. Wani kuma zakaaga baze iya fita ba agogo, ba agogon da ake haɗawa da zinari. Wani kuma ana haɗawa da ƙarfe ne wani da dalma. To na ƙarfen nan agogo yana da matuƙar nauyi. Idan ka ɗauka magan ka je yawon ka ko ka je aiki ka je ka dawo, za ka ji abun ya fara maka nauyi. Za ka ji hannun ka yayi nauyi sosai. To shine shi ya sa ba na son aiki da shi. Sai dai na fi son idan, don in duba lokaci sai dai in tambayi wani a gefe ko in ciro wayana. Amma abin hannu ina sawa agogon hannu kuma shi ba na son sawa saboda yana da nauyi sosai.

Eh launin gidanmu yana nan, yana nan ruwan ɗaurawa amma ba kullum ba ne launin gidan mutanen kowa yake zama ruwan ɗaura ba. Wasu mutane suna sa launin ja a gidansu to kuma ja yawancin mutane suna cewa idan ka sa launin ja to ba mai kyau ba ne. Yana jawo mummunan fata ko kuma mummunar ruwa shiyasa wasu suke yin fari saboda samun jin daɗi da annashuwa. Wasu kuma bangogin gidansu yana nan baki to bakin ma wasu mutane basu so. Yawanci idan kaga an yi to an yi shi ruwan madara ko kuma ruwan ɗaurawa ko kuma kore hakan nan. Shine yawanci mutane suke yawanci yi amma ba kowa bane yake bukatan haka. Wani ko launi ma baya sawa gidansa. Muddin an gama gini aka sa filasta da siminti aka yi filasta aka, aka yi da bukan filasta da shebur da yashi aka kwaɓa siminti aka yi filasta to wani kawai sai dai ya nemo mai feshi, mai feshi kuma sai abin yana yi kaman, kaman a gurji ne gurji ne hakan nan. Dai dai, daibi siminti an haɗa da ruwa a kwaɓa da ɗanyashi kaɗan sai ayi ta yin feshi a jikin bango to abun zai yi dai zai tsaya a jikin bango zai kama kan filastan. To idan haka shi wani baya son fenti abun da yake so ke nan shiyasa ni launin gidanmu ruwan, ruwan ɗaurawa ne wato yellow ke nan shine launin gidan kuma launin nan shine launin da na fi so sosai. Kaf cikin launukan nan ni basu burgeni idan kaga launi ya burgeni to shine launin ruwan ɗaura. Launi ne mai kyau ta yadda ana kallon shi daga nesa zaka kalli ya haska zaka ce kai wannan launin ya ma kyau koma waye zai iya yabon shi amma ba wai ko wani, ba wai ko ta ya ake fentawa ba. Sai kayi sa idan kaya ne launin ruwan ɗaurawa sai ka yi fa, sai ka yi mai diresin mai kyau ka sa kayanka yayi fasali ka sa komai yayi kyau kafin nan launin ta zauna in ba haka ba launin zai wuya yayi.

Ina kwantawa ya danganta da yanayin aikin da na yi. Idan misali ace yau na je ni na yi aikin siminti ko aikin kafinta, aikin ƙarfi hakan nan to ina dawowa. In irin na dawo ƙarfe bakwai ina wanka, ina cin abinci ƙarfe takwas. Na kwanta na yi bacci saboda akwai gajiya. Don kuma mun je mun yi aikin ofishi ne, to zan zanje ni in aikin ofishi kaga bai da wahala kawai rubuce-rubuce ne. Ina iya na dawo in na yi wanka na huta sai in je a irin ƙarfe tara kafin na kwanta sai safe ya yi. Don kuma ina da abun yi da dare to zan ɗan tanadi lokaci in sa me abun tuna mun a waya sai ya tunasar da ni ƙarfe nawa in tashi sha biyu, in tashi in yi aiki sai in sake kwantawa. Amma mu fi yawanci ina kwanta kusan ƙarfe sha ɗaya, sha biyu ko kuma ƙarfe ɗaya. Idan zan canje ni makaranta to ina kwantawa sha biyu ko ƙarfe ɗaya kafin nan sai in yi bacci in tashi ƙarfe shida in je makaranta ko wurin aiki. Wani lokaci kuma ina kwanta ƙarfe goma, wani lokaci kuma ina kwanta ƙarfe sha ɗaya. Duk bayan da ba na yi, ya danganta da yanayin gajiyan da na yi. Idan na gaji sosai zan kwanta da wuri. Idan kuma ban gaji sosai ba to zan iya kai ƙarfe biyu. Wani lokaci ma akwai ran da na taɓa kwantawa ƙarfe huɗu na asuba kuma ƙarfe shida ina da makaranta. Na gaya muku wallahi ido na ya yi baƙi, ya yi bacci, ya rufe mun ido. Ido na sun yi jajaye. Na rasa me ke mun daɗi wai ina ta daddanna wayana. Kafin nan kawai sai na ji ana kiran sallar asuba wai safe ya yi sai na kwanta na yi bacci. To kwata-kwata bacin da na yi ma sa'o'i biyu ne kawai. Na gaya muku kwata-kwata bacin da na yi saboda ina tashi wa ido na suka yi ja na cigaba da jin bacci. Na tashi haka na je ni makaranta na gama. Ina koyo ina ganewa wani lokaci ina jin bacci-bacci. Da aka tashi sai na dawo ina dawowa kawai ƙarfe ɗayan rana sai na kwanta kawai bacci ya kama ni ai. Sai bacci kawai. Na gaya muku na yi ta bacci, na yi ta bacci har ƙarfe huɗu na yamma. Na tashi ƙarfe huɗu na yamma shikenan. Na shiga bada ayyukana kafin nan da dare ya yi sai na ji kai ni bazan ƙara irin abun da na yi jiya ba. Shiyasa sai na kwanta da wuri. Na kwanta tun ƙarfe huɗu tun ƙarfe takwas na kwanta na yi bacci don in samu in tashi da safe da wuri, in samu inyi shiri da wuri in tafi makaranta. Amma in ban da aiki ina kwantawa ƙarfe goma hakan nan ko sha ɗaya.

Ni ina son kiɗa da yawa kala kala, ba wanda bana so amma na fi son kiɗa na zamani. Kaman kiɗan da a waƙoƙin da ake yin zamani irin na soyayya da kuma na jin daɗi da kuma wanda za a je gidan party ayi kiɗa kalan waƙoƙin yan zamani shine kiɗan da nake so. Amma kaga kalan kiɗan gargajiya ba shi so nake yi ba. Wasu kuma indai kana so ka burge su to ka sa musu kiɗan gargajiya. Kiɗan, kiɗan shi ma bawai na ce bai da daɗi bane, yana da daɗi amma yawanci na ƴan yare ne da kuma tsofaffi sune suke yawancin son waƙoƙin. Ni kuma bana yawan son shi. Akwai waƙoƙin da nake so na yaren da dama amma be kai wanda na yayin da nake so ba. Na fi son na yayi sosai. Waƙoƙin yayi sunfi burge ni. Kumashi sani don zan yi wayoyi. Na ma yanzu haka in kuka bincika duk kiɗa, kiɗa na gargajiya na yare ban da shi. Amman ka ga kiɗan zamani ina da su da yawa a wayana har sunfi guda ɗari ma shiya sa ni kiɗan da nake son ji shine kiɗan zamani.

Eh, ina ƙetare ƙafa lokacin zama amma ba a kowane lokaci ba fa. Ya danganta da yanayin da nake ciki. Idan ina yanayi na jin daɗi a kan nan ko na samu abin da nake so, ina kwanta ina ɗin hutu na to ina ƙetare ƙafa na idan ina zaune. Idan kuma ya haɗu da lokacin ace irin ba na jin daɗi ko kuma ace raina ba ce to ba na ƙetare ƙafa. Se in zauna kawai ina cikin damuwa I dan kuma ina ofis ofishina wurin aiki, bana ketara kafa danoda shigabanmu baya. Idan yaga mutum yana ƙetare kafa bata mai rai yakeyi. To kuma bana son abin da zai bata shugabanmu rai shi ya sa ni bana ƙetare ƙafa a lokacin da nake zama. Yawanci masu ƙetare ƙafa to suna jin daɗi ne. Mata kuma bai kamata ba suna, suna barin ƙafansu a buɗe. Ba ya kamata su ma suna ƙetare ƙafa ko suna hada shi wuri ɗaya. Yawanci masu buɗe ƙafa gaskiya ana musu kallon rashin mutunci sosai. Shi ya sa an fi so kowa yana haɗa ƙafansa a wuri ɗaya saboda kar yana buɗewa kuma ba kyau a yi ta kallon mutum. Shi ya sa ni na fi so in zama in ƙetare ƙafa. Yana min daɗi sosai musamman ma a lokacin da nake jin daɗi.

Eh na iya amfani da kwamfuta sosai. Ina lokacin nata daina zaman shago a lokacin ina koyan kwamfuta a wani wuri. Shi mutumin yana, yana gyara kwamfuta kuma yana, ya iya ɗaddanna kwamfuta. Sai na ce toh nima ina son in koya, sai ya ce sai an biya kuɗi. Sai na dawo na gaya wa mamana, na ce nifa ga ina son koyi kwamfuta, amma mai shi ya ce mun wai sai na kawo kuɗi. Sai na ce to shikenan ba. Sai ta ce shikenan. Sai ta kawo, sai sukayi magana da ogan ta tambaye shi nawa ne kuɗin. Sai ya gaya mata ga iya kuɗin. Sai ta ce to shikenan karka damu in an samu mu salarin ƙarshen wata, albashin ƙarshen wata za a biya wa. Sai na sake yi wa kuɗi na jira ƙarshen wata kafin nan na je ni na koyi. Na je ni sai aka, aka turo kuɗin sai na je muka biya. Sai yace toh daga yau zan fara aiki ina koyan kwamfuta. To sai yata koya mun kwamfuta, yata koya mun. Na zo na ɗan iya kwamfuta sosai ina kan iyawa sai mutumin yazo shi zai aure sai zai ƙaura, sai shagon keke, sai rufin shagon, ya dai fito wa. To ni kuma na fara koya da man, ban ƙarasaba. Toh kuma a gashi yanzu nazo ni ina zaman gida, sai abubuwan suka fara ɓabbatawa har ba na iya yin abubuwa a kwamfuta sosai. Sai daga baya aka zo aka kai ni wani shago. To wancan shagon kuma ogan baya zama a shago ba, mai koya mun kwamfuta. Sai na jira, sai na jira shi ya dawo daga makaranta. To kafin ya dawo daga makaranta huɗu ya yi, kuma ni biyar nake zuwa. Wani lokacin yana zuwa zai ce mun tafi, wani lokaci kuma in yazo ko koyar da ni abun ma ba zai yiba, kawai sai ya bar ni haka in ta fama. To shikenan abun da yasa yana ɓaci. Na ce ne kawai baran na yi kwamfuta ba zan je in koyi wani abu daban. In koyi wani sana'a daban da cikin masu yin kwamfuta duk ban samu wanda zai karɓe ni ba. Mu ci gaba da yin aiki. Kwamfuta yana da matuƙar wahala sosai. Abun yana da daurin kai. Sai ka yi wasu mutane har zuwa jami'a suke yi, su yi karatu, su yi karatu sosai akan kwamfuta su koye shi da kyau. In sun koya da kyau kafin nan su zo su suna amfani da shi. Ni kuma baya na yi jami'an kwamfuta ba ne. Jami'a na nan makaranta daban ne, su kuma nasu na kwamfuta ne. Toh masu yin kwamfuta su za su fi iya abun sosai. Har mutane ma wani idan ya iya kwamfuta sosai sai kaga yazo ya fara cutar da mutane. Sai ya je ya shiga yadatsi, yadatsi account ɗin ka na banki sai ya ciccire maka kuɗi duka gaba ɗaya. Ka gani aiki ya iya kwamfuta amma bai yi aiki mai kyau da shi ba. Ya yi wasa da shi. Shi yasa ba kowa bane yake iya aiki. Kwamfuta gaskiya yana da wahala sosai. Wasu suna iya yi, wasu kuma ba su iya yi.

Ina amfani da Opera. Opera wani kamfanin sada tsanar da wase wasa labarai, suke suna labar suna wasa labarai masu kyau, labarai masu inganci wanda in idan legit ne idan anyi shi yanzu yanzu nan zaka kalla harsun wasa shi ba wani ɓata lokaci. Kamfanin suna aiki mai kyau da kuma gidan rediyo. Gidan rediyon da ake aiki dashi a waya. Yawancin gidan rediyo manyan waya so in kana da babban waya to zakayi amfani da Opera. Gidan rediyo kuma baya a waya sai kasa iya fis. Amma idan zakayi amfani da asalin rediyo, ka nemi waya keypad wanda zaka danna danna, wanda zakayi dannawa to te ka yi amfani da shi kas kai kama gidan rediyo, zaka ji labarai masu dumi dumi. Amma kaga idan kana biya wa irin Google, Google sai ya jima kafin nan yake turo wa amma Opera ko ka tambaye shi ko ka tambaye shi ya ba ka bayani ko baka tambaya ba zaka kalla kawai haka zai tashi ya baka saboda shi ya iya bada labarai masu kyau. Abubuwan su suna da inganci suna bada labarai da dumi dumin sa.

Muryana tana da ƙarfi sosai. Yanzu ma haka maganan da nake yin nan kawai ina ta kaita muryana ne saboda kar mutanen waje su ji suce wannan me yake faɗa. Amma ni a ainihina muryana yana da ƙarfi sosai. Idan nace zanyi ihu to mutane daga nesa zasu jiyo ihu da nayi sabo muryana a fashe yake. Saboda kasan yawanci maza ne muryansu yake da ƙara sosai. Mata yawanci muryansu kamar an shake su suke yin muryan yanayin ciki ciki. Amma ka ga maza a waje muryansu yake yana fashe waye zai yi kamar bass to haka in namiji yana magana ko ina zai amsa idan ma misali ace ɗaki babu kaya ciki. To in dai namiji yayi magana da babba murya zaka ji abun yayi ƙara sosai. Amma mata ne muryansu da tsini yake shiyasa su sun fi iya waƙa maza kuma sun fi iya bass. Wakan murya mai bass maza ne suke yawanci da shi mata kuma nasu baya bass.

Ina jiran layi dai dai lokaci da ya dace. Lokacin da nake bukatan shiga layi misali ace naje ni banki zan cire kuɗi kuma idan a ce a ƙarshen wata ne to kuma an samu ani biya a an biya albashin kowa to kowa zai yi sauri ya zo banki ya ce zai cire kuɗi. To in ka zo banki in ba ka zo da wuri ba za ka samu layi. To layi dole ne ku shiga za ku jeru mutane da yawa a cikin a cikin a jere a wuri ɗaya sai ka shiga layi. Dole ne ka tsaya ka yi ta jira idan ka jira in na gaban ka ya gama ciran kuɗi sai ka ciro ko kuma a je yin rajista na JAMB. Idan ka je yin rajista za ka za ka tsaya ne za ka je ka karɓi namba ka ce kai ka zo na uku ko na huɗu sai ka karɓi namba a wurin mai raba wa sai ka dawo ka zauna ka jira layi. In an kira na ɗaya sai ya tashi ya je ayi masa rajista na biyu ma haka har da na uku to na huɗu in a ce kai ne na huɗu sai ka ɗauko nambarka ka zo in an kira ka sai ka nuna cewa ga shi nan layi na ya iso na yin rajistan JAMB. Sai a tambaye ka ana tambaye ka wanne makaranta za ka jone za ka gaya musu makarantar da kake so da kuma abin da kake son ka karanta. To a makarantar ma in ka je ka biya kuɗin registration dole ka jira layi saboda akwai ɗalibai da yawa wadda wadda su ke da dama suna suna so su jona. Amma saboda yanayin mutum ɗaya ne yake sauraron su dole ne sai sun jira ɗaya bayan ɗaya a shiga cikin ofishin anayi. To ka ga dole ne a jira layi a kalan abun nan.

Ina gina dangantaka da kasuwanci dai-dai yanda ya kamata. Idan zan yi dangantaka misali an ce dangantaka ana maganan abun da ya shafe ka da kuma abun da yake zagaye da kai. Mutanan da suke tsakanin kai da kuma zagayenka shine dangantaka. Kasuwanci kuma abu ne wanda za a yi siya da siyarwa saboda a samu riba. Idan an ce dangantaka saboda kasuwanci, za ka, za ka yi lissafi. Menene abun da yake nufi? Dangantakan ka da, da kasuwanci ya shafi yanda za ka yi hada mutanen gefe-gefenka, wanda kuke dangi da su da kuma wanda kake mutunta su, wanda za ku yi kasuwanci tare. Kasuwanci misali wato kama a ce kasuwancin buhun siminti ake siyarwa to za ka nemo iyalenka, dole ne a cikin dangantakar ku, za ka nemo wanda zai na lodawa a cikin mota da wanda kuma zai na tuka mota yana kaiwa da kuma mai ƙirga ma kuɗi. A cikin ƴan'uwan ka masu dangantaka wanda ka yarda da su, to kalansu ake nema saboda su yi ma kasuwancin ka. Amma idan ka je ka nemo wani baƙo wanda ba ka san shi ba to misali ace ka ba shi shine wurin ajiyan kuɗi. Wata rana zai iya yiwuwa idan ka tara mashi kuɗi, ka ba shi kuɗi da yawa sai ɗeba kuɗin gaba ɗaya sai gudu. Wani lokaci kuma za ka iya samun mutumin ba wai abun yarda ba ne. Idan an sayar da buhu ɗari sai ya ce buhu tamanin ne sai ya riƙe kuɗin buhu ishirin. To ka ga wannan bai yi adalci ba. To ka ga shi sa ake nema dangantaka ta yanda ko mutum ya ci ma to ɗan'uwan ka ne. Dangantaka yana magana a kan na kusa da ka yi wanda ka yarda da su za ka iya ba su kuɗin ka da kasuwancin ka ta yanda ko sun ci amanar ka, za ka bari ka ce eh ya ci da cike dan ɗan'uwa na ne amma je bari a bar shi.

Eh ina iya jurewa borkono me yaji amma ba kowane irin borkono ba. Misali ace borkonon irin na cikin abinci, irin an sawa borkono a cikin shinkafa. To idan kana ci idan borkonon yayi zafi sosai to zaka ji harshenka yana ɗayewa har wani lokaci wuyan ka ma zaka ji kamar yana maka ciwo sassanin zafin borkono idan an sa maka cikin ɗan wake ko kuma alale, za kana ci za ka ji kamar za ka iya jure da zafin. Amma idan muddin an sama cokali ya kai ɗaya a ciki ko biyu ansa mai to yana da matuƙar zafi. Yawanci canfi wasu mutane suna chamfa da kaciya. Idan mutum mai zafin rai ya daka borkono ko ya sa a cikin abinci to borkonon yana yin zafi sosai. To mutane suka chamfi wannan amma ba kowa ba. To kuma wani lokaci idan ka ba wa yaro borkono ko min kankantarsa da kalla ya shake shi saboda shi bai gama girma ba. Jikinsa bai gama gina abubuwan da za su tare borkono ba shiyasa ba kowane yaro ake bawa borkono ba. Idan ka bawa yaro borkono ya ci zai iya kwarewa wani lokaci ma har ya hau kansa. To in ya hau kanshi kuma zai iya yin ciwo har ya jawo ga mutuwa. Shiyasa manya ne ake basu borkono mai zafi su ci. Idan an bawa babba idan ya ci shi ya, shi zai san yadda zai iya bi da jikinsa ta yanda ko zai iya shan ruwa ko ya haɗa da wani abun sha ko madara. Idan ya sha haka ya sani ko ya haɗa da gishiri duk yana kashe zafin borkono me yaji. Amma yara ka san ba za su san yadda za su yi ba. Sai dai kawai su yi ta kuka karshen ta abun ya kware kansu, ya hau kansu har ya jawo ga rashin lafiya ko mutuwa. Don ni ina iya jure borkono mai zafi amma idan an sa a ɗan wake ba na iya jurewa ko kuma alale. Ina jurewa ne a cikin wannan. Ina jurewa in an sawa a cikin shinkafa ko a cikin miya. Idan anyi tuwo to shine nake iya jure borkono. Borkonon gaskiya yana da matuƙar zafi amma idan an sa a cikin wannan ina jurewa in samu in ci abinci. Wani lokaci ma kafin nan to ga na ji zafin borkono sai na ci, na ci abinci, na ci abinci idan na koshi to sai in zauna in fara jin zafin borkono. To in na sha ruwa sai ya ɗanyi sauki in bai sauki ba kuma sai in ta fifitan kaina har yazo yayi sauki in jira shi. Wasu kuma wani lokaci kuma a loman farko da na yi na abinci zan ji borkono mai yaji a cikin abinci na saboda zafin shi ya yi yawa. Idan zafin shi ya yi yawa kuma gaskiya yana da illa ga mutum. Yana iya jawo cutar ulcer. To idan cutar ulcer ya kama ka, ka ga an shiga wani lissafi kenan kuma dole ne ka je ka nemi likita ya dube ka ai ma gwaji. Idan magwaji sai ka duba lafiyar jikinka. In ya kalli ulcer ya kama ka to zai rubuta maka magunguna kai ta sha. Kaga duk ulcer nan yana jawo wa ne ta wurin borkono. Wasu kuma idan ma suna da ulcer a ce suna da shi daman to idan su sun ci borkono mai yaji, ta kalli ulcer ya kama ya tashi a take sai neman magani a wurin likita. To maganin idan an basu sai yai isauƙi. Da zani ina cin borkono mai yaji amma ina takaitawa ba kullum bane na ke ci.

Eh ina karanta jarida, amma jaridan kala kala ne. Akwai jaridan paper wato kenan na takarda, na littafi wanda za ka rike a hannu. Akwai kuma wanda yanzu aka kawo na yayi, shi wancan yana cikin waya ne. Jaridan takardar an kawo shi ne a lokacin da inda za a yi labarai ya iso kan mutane kafin nan waya ya shigo. To lokacin idan ka kalli mutum da waya to mai kuɗi ne sosai, to talaka wasun samu su yi karatun jarida, shiyasa aka kawo yayin shi na takarda sai ana siyarwa, ana tura wa mutane suna yawo cikin gari suna siyarwa. Idan ka sayar idan ka ɗauka za ka karanta kowane rana da kanun labaran sa za ta karantawa. Idan kuma na waya ne shi ma haka shi ma duk kusan ɗaya ne amma shi kawai in ka kunna in ka sayar data in ka kunna shi kenan sai dai ka shiga wurin sai ka sacin kanun labarai sai ka a yanar gizo gizo to zaka kalli duk sun fito maka duka da bayanan jiya da na yau duk wanda ka zaɓa sai ka karanta. Amma na daɗin shi ya fi saboda za ka fi maida hankali a kan karatun sosai. Idan kuma kanayi a waya wani irin za ka yi jiyo lokaci ka shiga fita ka shiga kallo ko ka yi game to sai sa na littafin ya fi. So shine amma yanzu da zamani ya baci kowa yana yi amfani da shi a waya sai sa so shine a kawance wanda masu irin ƙananun waya dinnan shine suke amfani da masu suke amfani da dabban jaridan littafi su ta karantawa sai kalli tsoho ya je ya siya ko kuma yana cewa wani yana kar siyo mashi kullum sai zai zo shi ya ajiye a ɗaki sai yana aiki da shi.

Labulen gidanmu suna nan fari amma ta ciki kuma launin ɗorawa. To amma zaka kalli yawanci idan ka kalli labule gidan mutum fari to mutumin yana da tsafta kenan. Idan kuma labulen suna da haske. Amma ka je ka ga gidan mutum ka kalli labule kalan sa fari kuma gashi yana da datti bai wanke ba, mutumin bai da tsafta. Yawanci shi yasa in mutum bai da tsafta zaka iya neman labule ace baki. Haka nan, nasan baki baya nuna datti da wuri. Idan datti ya taɓa shi kaɗan idan an goge shi da tsumma da ruwa zai fita. To kaga asalin dattin yana ciki kawai an goge sama saman labulen ne. To labulen gidanmu shi fari ne kuma ana wanke shi kowane wata biyu. Bayan wata biyu sai ana wanke su idan sun yi kura sai a kaɗe su a wanke a shanya. Sai idan sun bushe sai a sake dawo da su cikin inda suke da ta wurin taga da ƙofa. Amma wasu kuma idan sun sa labule a ɗakinsu to ina gaya muku zai iya yin shekara. Kusan biyu ma, za a manta da shi kafin nan. In an manta sai ya zo a ɗauki, sai ya zo daga baya wai sai ya ce za a wanke. Kafin ace za a wanken ma wani sai ya fara wari tukuna sansanin datti kafin yace zai wanke. To idan ka dauko za ka wanke, ka ɗibi ruwa ka jiƙa. Idan ya ɗan minti ashirin sai ka zo ka sa omon ka da sabulu sai ka wanke, na fari kenan. Amma idan dai yayi datti sosai, irin datti labulen yayi datti za ka ɗauka ne sai ka jiƙa shi a kusan kwana. In ka wanke ka sake jiƙa shi a babu dai akalla ka wanke shi kamar sau uku hakanan kafin nan ka ɗauraye sai ka shanya. To zai dan, ze fi fita a kan wankewa sau ɗaya. Yawanci mutum ya wanke sau ɗaya to dama ba datti da yawa. Kowai maybe za ka samu ɗan kura ne a jikin labulen shi yasa aka cire za a wanke shi. Labulen gidanmu sai tana gaya muku tun farko launin shi fari ne ta cikin labulen kuma ruwan ɗoruwa da kuma jajaja. Akwai jajaja kaɗan kaɗan a jikin labulen.

Eh gaskiya ina iya raba ayyuka ma wasu ace in naje makaranta na zo ne irin anyi rubutu da yawa an wuce ni to idan na ga bazan iya ba zan nemi wani ɗan ajin mu in raba masa aikin nace Allah ku taimakeni ku mun rubutual rubucen nan to zaka an taimakeni ko kuma idan na ɗauko jak idan ban ɗauko jaka ba naje makaranta ba idan na likita littattafai na rike su a hannu to wani lokaci in naji kiwon rike wasu bayanin ce haɗan ajin mu sun rarraba ayyuka ma mutane yan kuma an sani idan na yi latti dasu aka sani shara a makaranta to sai ce me sun yi amfani da girmana sai in sa yara in raba musu aikin sai ce kowa ya karɓa kai zaka share nan kai zaka share nan an gama sai in samu shiga makaranta to a wurin aiki kuma ina raba aiki idan an bani aka ce mun kaje ka nemo mutane ɗari ɗari wanda zasuyi sa hannun jari a kan kamfanin nan ko kuma kwastomomi ɗari ɗari zaka nemo to dan nemo mutane kaman guda biyar hakan nan sai ce kowa ya nemo mutane ashirin ashirin ka ga na raba musu aiki kenan jefa musu kowa ya nemo mutane ashirin ashirin wanda za su yi aikin, aikin sa hannu su siya abu a jikin kamfani to kowa in ya fita yaje nemo ashirin ashirin na raba musu kowa aikinsa sai kowa yaje ya nemo wannan zai nemo wannan dai sasu su siya wannan kuma zai musu dan alfarma yana dan basu kudi sobada suzo suna siyan kayan kamfani kaga na raba aikin kusan kashi uku ko hudu.

Ina son abubuwan sha da yawa misali kamar abun shan lemu. Lemu abin sha ne mai kyau kuma mai daɗi. Yana da matuƙar amfani a jikin mutum. Dan idan mutum ya sha zai mai aiki a jiki ko mara lafiya ne ma. Idan ya bai da lafiya, idan har zaka siyowa mutum abin sha to zaka siyomai ruwan lemu. Yana, yana amfani a jikin mutum, yana kare lafiya kuma idan mutum ace kanajin bayan gari baka iya yi to idan ka sha ruwan lemu zai sake maka ciki shiyasa nafiso. Amma wasu kuma ba shi suke so ba. Wasu sun fi son ruwan tuffa da kuma ruwan abarba da ruwan kankana. Duk abubuwan sha ne masu kyau. Duk suna kare gina jiki, suna kare lafiya wa jikin mutum. To zaka kalli mutum yaje shi wanne za ka kalla shi baya son duk kalan wa'inan abubuwan sha din sai ka kalla yana je yana siyan abun shan giya. To giya kuma yana da illa matuƙa ga jikin mutum. Shi ba zai kara ma lafiya ba na ɗaya, na biyu kuma ba wai zaka koshi ba ne, na uku kuma zai iya ɓata maka rayuwan ka ne. Sai zaka lalace, za ka kalli huhun ka da hantan ka duk sun fara tsufa suna ruɓewa kuma ko saurayi ne idan kana dage kana sha kullum to zai ɓata ma lafiyan jiki. Amma abun shan irin na zamanin nan duk ba kamata ana sha ba. Abun shan da ya kamata kana sha shine na lemu ko na tuffa ko na abarba ko na ruwan kankana. To abubuwan sha din nan suna da matuƙar amfani a jikin mutum. Idan ka yi aiki da su za ka ji daɗi kuma lafiyan ka zai karu. Idan kuma ba ka yi aiki da su ba to akwai babban matsala kenan. Dole ne za ka bukace su domin gina jikin ka.

Eh ina iya ciniki a kasuwa amma ba kowane lokaci ba. Yawanci mutane masu ciniki a kasuwa zaka samu mata ne, zaka samu idan zasu siya abu zasu fara "nawane wannan maigida?" Siyan ka fada musu kuɗin ace kaje siyan, ace kaje siyan turmin zani, mace taje siyan turmin zani. Sai ta tambaya "nawa ne turmin zanin nan?" To in ka gaya mata cewa turmin zanin nan dubu biyar ne, to zaka kalli ta ce, "a'a ita dubu biyar ya mata yawa", to nawa ne za a mata sauki? Za ta iya cewa ita dubu biyu za ta bayar. To kuma mai shagon idan ya bayar a dubu biyu ba riba a kasuwancin sai a faɗi. Sai ka kalla ya fara cin, an fara ciniki tsakanin mai siya da kuma mai siyarwa. To cinikin da ake yi zaka ji mai shagon da yace to shi ya rage mata ɗari biyar. Ita kuma in taƙi ƙarshe to ta ƙara ɗari biyar, dubu biyu da ɗari biyar. Sai yazo ya faɗa gaskiya magana, shi karshen kuɗin dazai iya bar mata turmin zanin nan shine dubu huɗu shine kawai. Ita kuma idan ta dage tace dubu uku da ɗari biyar take dashi to zai iya bar mata. Amma kaga in ace namiji ne yake zuwa kasuwanci da zai siya abu, to yawanci basu da lokacin yin kasuwanci ba yi asaya na ciniki. Yawanci ciniki yana yin, ciniki yana abu kamar mata ne. To shiyasa ba a son, maza basa son yin ciniki. Idan ka gaya musu kuɗin abu kawai in sunce ragi. In kaɗan rage abu kaɗan kawai shikenan an siya. Amma mata ne sai an ɓata lokaci sosai akan abu ɗaya. Shi ya sa idan mata suka je suka suwa za ka kalli suna ɓata lokaci a kan abu. Abun da bai kai ya kawo ba sai sai wani awanni aka yi suna farar siya. Namiji kuma idan yaje siya da wuri-wuri zai siya abunsa. Ko a jikinsa bari, abunma bazai wani bashi wahala ba saboda ba wai ya saya cinikin a kasuwa bane. So ni, in nan, in yanda na tashi ina gani anayin ciniki a gabana saboda haka dolene in koya. Kuma yanzu haka na koya idan zan siya abu dole ne sai na yi ciniki. Idan an gaya mun kuɗin abu dolene sai na nemi rage da sauki. Idan bamu ragi to shikenan zan ci shine nayi ciniki ke nan. Yi mun ragin da nake so idan bai mun ragen da nake so ba zan wuce in yi gaba. Misali ace naje siyan kayan miya sai aka ƙukƙulla sai nace nawa ne ƙullin nan? Sai yace ɗari-ɗari. Nace ni kuma ɗari yamun yawa. To kaga zan fara ciniki idan yaƙi zance ni wurin na gaba ne. Kawai ince mai nifa kayan miyan nan zan baka naira tamanin. Ko muyi ciniki ta zauna haka to shikenan kaga nayi ciniki ke nan. A kasuwa ma inayi, a gida ma inayi babu inda ba a ciniki. Kowa da inda duk inda aka kama ana yin kasuwanci to za a iya ciniki a wurin.

Ina amfani da apps da yawa saboda saƙonni. Wani lokaci ina amfani da Facebook, yanar shafin yanar gizo ne, wanda za ka yana tura saƙonni da shi. Akwai kuma na waya, wato kenan Messages. To wancan kuma shi ana amfani da katin waya kafin nan atura, shiyasa ni bana son aiki da shi, yana cin katin waya, idan kuma na Facebook ne, ana iya bada daman tura saƙonni na kyauta a rana. In ka iso iya limit ɗin ka, to shi kenan daka saya. Idan kuma, idan kuma ba shi ba ina amfani da, ehm ina amfani da WhatsApp, da kuma Instagram, da kuma TikTok, saboda tura saƙonni wa abokaina musamman ma WhatsApp. Amma shi aikin shi sai kana da data, su ba su bada irin kyautan saƙon tura saƙonni a kowane lokaci ba. Sai lokaci ɗaɗɗaya ne idan ta kama, idan ta kama ba za ka taɓa ka iya tura saƙo ba, sai ka sa data kafin nan ka tura saƙo, shine yanda shi ya ke aiki WhatsApp ɗin kenan. Kuma na fi son shi saboda shi baya cin data kamar Instagram. Idan ka shiga Instagram, to abubuwa za su ruɗe ka sosai ka yi ta kallo, ka yi ta kallo, kafin ka ankara datan ka ya ƙare, ko na tura saƙonnin ma ba zai bar maka ba. Amma idan ka, ka yi amfani da WhatsApp, to shi sai dai ka kalli mutum ya sa a status sai ka shiga ka kalla bidiyo a wurin. Idan kuma ba haka ba sai ka bar shi ka zo ka yi amfani da Facebook, ka yi amfani da na kyauta. Su wancan suna bada kyauta. Idan dai za ka yi ta tura sakonni ne, to za ka iya turawa kullum a kowane lokaci, amma idan kana kallon hotuna ko kana tura hotuna da datan da aka baka na kyauta na Facebook, to nan da nan za ka kalli datan ka ya ƙare ta yanda ba za ka ma iya zuwa ka tura ko saƙo ba daga baya.

Ina siyan abubuwa da yawa daga kasuwa. Idan kayan abinci ne, ina sayan shinkafa da kuma manja da kuma wake saboda su ne kayan abin da nake zuwa siya a kasuwa. Idan mutum ya je kasuwa, akwai abubuwan da yawan da ake sayarwa. Idan kace za ka je ka, idan kace za ka je ka siya kaya, to zaka samu kaya. In kaje siya asiri gada ya, to in kaje wurin za ka riguna da yawa. To idon ka zai tarama za ka rasa. Wanne ne zaka zaɓa? Wande ne zaka zaɓa? Nan da nan za ka li har ka rude ba ka samu wanda za ka zaɓa ba. Amma idan kaje irin ƙaramin shago haka nan, to zaka samu kaya kaɗan. Zaka siya abin da kake so ka dawo. Idan kaje kasuwa abubuwan siya, ana sayar da kayan abinci, ana kuma sayar da kayan ɗaki irin su kujeru da su tibi da su abubuwa da yawa da su abubuwan kallo na gida. To na wannan kuma idan ba kasuwa ba kuma ana siyan, ehm, su abin dafawa da kuma su gas, su kujera, duk ana sayarwa a kasuwa. Abin da na fi son siya a kasuwa shine nama saboda abinci ne mai gina jiki wanda zai sama ka lafiya, ya baka lafiyar da zai har gina jikinka. Kaci komai ya tafi maka daidai. Shine abincin da na fi son siya daga kasuwa.

A'a ni bana siyan kaya a yanar gizo saboda macuta sun yi yawa sosai. Kayan yanar gizo abu ne zaka kalli kaya an sa hoton shi yana da kyau, komi ya fito mai kyau amma idan kaje siya to wallahi sai kayi dana sani. In kaje siya zaka kalla da araha wani kuma da sada. Idan ka bi mai araha ka siya kaya a yanar gizo to in ka siya riga ne ma daidan jikinka zaka yi zuwa ka samu cewa rigar ma ko dolli dolli ba za ta iya sawa ba. Sansanin ya yi kadan, ya yi karemi sosai amma idan ka nemi je kasuwa da kanka, ka nemi kaya ka siya, ka gwada a wurin ya maka sai kuka yi ciniki ka siya, shi yafi. Yawanci a da ana yin amfani da yanar gizo ana saida riguna da kaya to har a yanzu ma ana amfani da shi amma mutane sun zo sun fara zama da shi ne macuci-macuci, hanyar cikin mutum.

Ina cin abincin dare misalin karfe takwas na dare ko kuma bakwai na dare. Wani mutane wani lokaci idan an dafa abinci da wuri a gidan mu to dai ina cin abinci karfe bakwai ko kuma takwas idan an dafa abinci da wuri a gidan mu. Idan kuma ba a dafa da wuri ba ka kalla da kafin a gama girkin ma har karfe goma sha biyu yayi to kafin nan goma sha biyu kuma ana lissafin cewa dare yayi sosai ba za a iya cin abincin ba. To ba kowa bane yake iya cin abinci idan dare yake kama misalin karfe sha biyu. Ni ina iya cin abinci a kowane lokaci ko na yi bacci ne kafin nan na zo na yi tashi zan iya cin abinci a kowane lokacin da na ga dama. Idan karfe biyun dare yayi wasu zaka gawai basu son cin abinci to ni kan ba damuwa na bane ko karfe biyu ne ko karfe biyar bane. Lokacin da ya kama kawai zan ci abinci na ne idan dare yana ɗauka. Wasu kuma in sun ci da dare ɗin cikinsu zai musu ciwo ko kuma kada ciki na kumbura ko su kamu da wani rashin lafiya a mafa ba kowa yake ba. Ni ina iya ci a lokacin da naga dama, lokacin da naga zan iya ci da kuma lokacin da naga cewa na jin yunwa. Idan an gama abincin dare mu da wuri zan ci da wuri idan kuma ba a gama ci ba a gama da wuri ba to ba da wuri zan ci ba. Dole ne in jira sai lokacin da aka gama abincin dare a gidan mu kafin nan in ci.

Ina ajiye makullai ne a cikin gida, wani lokaci kuma ina ajiyewa a waje. Saboda idan mutum ya zo shi, ace bai da, bai da abin da zai kulle gidan, ko zai buɗe gida. To ya ta zama waje kenan. Idan na tashi zan kulle gida, in ɗakina ne zan kulle, to zan ɗauki makullin ne in sa a aljihuna sai in tafi da shi. Idan kuma na gida ne gabaɗaya, idan na kulle zan iya ganin cewa ni fa na tafi da makullin nan. To wanda yake buƙata sai ya kira ni, sai ya zo ya karɓa, sai in gaya mai inda nike, sai yazo karɓa. Wani lokaci kuma idan zan fita, sai in nemi wuri ne wurin sirri, sai idan na kulle, sai in ɓoye shi a wurin ɓoye makullin. Idan na ɓoye shi ya ɓoye da kyau, shi kenan. Ba wanda zai gani, sai na dawo in zo in ɗauka ko kuma ɗan gidan mu ya dawo daman wurin sirrin mun sani sai muɗan gidan mu ya zo ya buɗe ya ɗauka. Wani lokaci idan ban da, idan na ga wurin ɓoyewar kuma mutane sun sani sosai, to zan iya ba wa makwabtan mu masu amana. Makwabtan da suka san kan mutunci da amana shine zan iya basu ce gashi, to ku aje mun makullin nan. Idan ɗan gidan mu ya zo ku ba shi, amma mutum da ya zo da ba ɗan gidan mu ba, kar ku yarda ku ba shi. To, idan na sa, idan na ba su sai dubu ɗan gidan mu da ya zo sai ya karɓa. Idan kuma ni na riga yan gidan mu dawowa sai ni in zo ni in karɓa. Wani lokaci idan irin na ɗakina ne haka, zan iya sawa aljihu in je wurin aiki. In na je wurin aiki kuma idan yana mun nauyi a jikina zan iya cirewa in ajiye haka a cikin, cire daga aljihuna sai in ajiye shi akan teburi. To wani lokaci sai har in dawo gida an manta wannan ɗin makullin a cik akan teburi a wurin aiki. Dole na in sake biyan kuɗin mashin, in hau a dai dai ta sahu in koma in je in, idan mai gida na ma ya tafi da makullin. Dole ne in sake bi ta gidan mai gida na, in karɓi makullin ofishin tukun na. Sai in dawo in buɗe in ɗauko nawa makullin ɗakina, sai in dawo ma mai gida na da makullin shago. Kafin nan sai in zo in buɗe makullin ɗakina. Isa, jan su daga baya da na gane cewa ina da yawan mantuwa. Na manta makullin ya kamata in sanya ni da zanyi. Sai ina ɗaure su a gidan bel na ƙwanƙwaso na. Wani lokaci kuma in na sa aljihu sai bana cirewa in bar shi a cikin aljihuna. Sai na dawo gida in zo ni in buɗe sai in shiga ɗakina.

Aiyuka mafi muhimmanci ana ɗaukan lokaci ne mai kyau in sara su. Ace ina da aiki a ofishina mai muhimmanci ko zan karɓi babban baki a wurin aikina. Dole ne kafin ace da bakin za su zo su kaman aikin karfe takwas ne. Ya kamata in tashi da karfe shidan assafe. Na wato kenan na asu ba in yi wanka, in sa kaya, in ci abinci sai in je ni ofishin kafin nan bakwai da rabi haka in riga kowa isa. Yana sara aikina mai mahimmanci bisa ga lokaci. To ni kuma idan zan je ni makaranta, in dai na san zan iya yin bacci in wuce lokacina zan iya sa alam wanda zai tashe ni. In tashi in zan yi ayyukan da nake so saboda kara in yi latti a makaranta ko da wurin aikina. Sai sa ni in zan nake sara abubuwa masu mafi muhimmanci ina basu lokaci ne mai kyau. Kafin nan in samu in yi wannan, in yi aiki na. Dole ne suna sara lokacin da zan yi kafin nan abu mai mahimmancin lokacin shi ya yi. Ya kamata in jira kaman in gama duk abubuwan da zanyi an bar minti talatin kafin nan abu lokacin abu mai mahimmancin ya zo.

Wurin aikin mu gaskiya wuri ne mai kyau. Wuri ne mai kyan, mai kyan gaske. Yana da jan hankali, yana da haske ta yanda idan kaje ka wurin aiki ko duk ko ba ko ne ya shigo wurin aikin ku zaice, kaibwurin nan ta mi shi kyau. Wurin aikin mu yana nan gidan sama ne. Idan ka shiga gidan kasa na farko, za ka samu wurin karban baki da kuma wurin kostomomi wanda kostoma za su iya siyan abu a wurin aiki na. Wani lokaci sai ta saman kuma a cike nace gidan sama ne mai hawa biyu. Hawa na biyun, za ka samu ofishin maigidana da kuma ofishin tara kuɗaɗe a sama yake. Saboda idan an bari a kasa barayi zasu iya shigowa da wuri su kwace. Amma ifan yana sama, kafin nan su haura sama to za a kira jami'an tsaro da kuma security dayawa. Akwai security a wurin aikin da kuma akwai tagogi, taga a jikin ɗakin da labule, labule mai kalon ruwan ɗorawa da kuma taga da kofofi. Duk akwai a wurin na shan iska. Duk shine wurin aiki na yanda yake. An fenta wurin aikina fari duk daga ciki har waje fari ne. Taburin kuma yana nan baki da kuma kujeran shi ma baki. Sai ma'aikatan ciki mu guda biyar, dani da maigidana shugaban mu wato kenan mu shida. Ka gani wurin aikin mu yana da matukar kyau sosai. Kowa idan ya shigo wurin aikin ya gani to sai ya yi sha'awa ya ce "kai aikin nan ya burge shi sosai". Ta yanda ze ji kamar shi ma ya fara aiki a wurin. Amma kafin nan ka fara aiki a wurin aikin mu, dole ne sai ka yi makaranta, ka kawo certificate din ka na secondary, ka yi sa, ka yi WAEC din ka, ka yi NECO. Wanda shi ne zai nuna cewa eh ka gama makaranta na ajin kasa. Idan kana kawo sai azo ama sai azo a fara tantancewa, sai azo a rike a, a kawo a ce ka zo ranan kaza. Idan kazo za'azo amaka tambayoyi ne dayawa wanda zai sha finyanayin aikin da kuma yanayin experience din ka na iya aiki. Idan an ma tambayoyi, idan ka amsa su bisa daidai ka amsa to za ka samu aiki, kai ma ka fara biya alba shi. Idan kuma ka amsa su wani iri to gaskiya za'a samu matsala sosai. Za a ce ka yi ba za ka samu aikin nan ba. Shiyasa ni wurin aikin mu yana da matukar tsari sosai. Komi a tsare yake daga yanda za ka siya abu, da yanda za ka siyar da kuma yanda ake haɗa abubuwan cikin kamfanin da, da ofishin mu duk a tsare su ke. Da ofishin da masu aikin da kuma yanda aka gina wurin gidan sama ne mai kyau da farin fenti wanda yayi ya yi kokari sosai wurin yana da kyau.

Ina yin wanka da safe kafin nan in tafi wurin aiki. Idan na dawo ma sai in sake yi. Idan kuma na je ni wurin aiki sai na ci irin lokacin rana yayi. Da aka fara yi ana zafi a kan nan to akwai banɗaki a wurin aikin mu. Idan rana yayi idan na cin abinci na yi zufa sosai na ji kaina ban sake ba to zan iya shigan banɗakin in yi wanka. Kaga na yi wanka sau biyu kenan. Nayi a gida na sake wanka a wurin aiki kafin nan sai in yamma yayi inna dawo daga wurin aiki in yi wanka. Amma mafi muhimmanci kullum da safe nake wanka kafin je aiki ko kuma kafin je makaranta. Duk sai na yi wanka tukuna. Na yi wanka sai in gyara jikina, in gyara komai kafin nan sai inje ni wurin aiki. Idan na dawo ina dawowa a take idan ruwan na ji yayi sanyi to zan ɗuma shi don hura wuta sai in ɗuma ruwan. Idan na ɗuma ruwan yaɗan yayi zafi kaɗan yayi ɗumi to sai in je ni in yi wanka da yamma kafin nan in kwanta. Idan kuma zan yi abinci sai in ɗaura abinci na in yi. Na gama yin abinci shima sai in yi wanka sai in zo in kwanta. Wani lokaci ina yin wanka sau biyu wani lokaci kuma sau ɗaya. To ina yi da misalin karfe takwas na safe kafin na je wurin aiki da kuma karfe tara idan na dawo daga aiki idan zan kwanta da dare sai in yi wanka.

Ina yin abubuwa da yawa domin in kiyaye lafiya na, kamar cin kayan daɗi ko kuma cin kayan masu ƙara ƙarfin jiki. Misali lemo da abarba da ayaba da mangwaro da kankana. Duk 'ya'yan itace ne waɗanda suke ƙara wa mutum lafiyan jiki sosai. Na ci kullum wani lokaci kuma ba na ci, amma ni na fi yeson ina cin su kullum indai ina da kuɗi. In na je na yi aiki, na samo kuɗi, na dawo to sai in siya in zo ni gida in ci saboda ya ƙara min lafiya. Amma wani lokaci kuma idan na ji jikina kamar ba lafiya to dan je in samu likita ne ya gaya mun me yake damuna. Idan na asibiti ne sai mu je asibiti, idan kuma ba na asibiti ba saiya ba ni magani in zo ni in huta a gida ina yawan nan. Amma mafi muhimmanci shine cin kayan itace. Su nake ci domin kiyaye lafiya na. Lafiya na yana da matuƙar amfani sosai shiyasa nake amfani da jadawali na na cin abinci. Ba kowane abinci bane nake ci a kowane lokaci ba. Dole ne sai da na samu likita ya tsara mun lokutan da zan ci abinci da kuma lokutan da zan siya abin nan.

Eh ina tafiya da sauri amma ba kullum ba. Wani lokaci ina tafiya a hankali. Idan na ji irin jikina yayi sanyi, irin ina jin kaina kamar ban da lafiya, to zan iya ina tafiya a hankali zuwa inda zan je. Amma idan kuma ina sauri zan in hau mashin in je ni. In kuma ina sauri bani da kuɗi kuma lafiya na kalau to, dole ne in hanzarta, in yi sauri-sauri in je ni wurin da nake son in je. Idan kuma ina da kuɗi um ko kuma ace ban da kuɗi kuma ban da lafiya gashi kuma ina sauri to sai dai in gaya wa wanda zan je wurin sa. Yayi haƙuri zan zo inda latti saboda bana jin daɗin jikina. In yana da kuɗin mashin ya taimake ni sai in hau mashin in je in same shi. Amma ni indai ban da lafiya bana sauri. In kuma lafiya na kalau ba abin da ya same ni sai dai in ɗauki ƙafa na in fito in yi sauri in je ni inda zan je in samu in je in dawo zuwa lokacin. Kafin nan idan na je da sauri na kalla duk abun da zan je in samu zan same shi a kan lokaci. Idan kuma nayi latti bazan samu a kan lokaci ba.

Eh ina karanta littattafai amma ba wai ina so ba ne. Ina karantawa ne saboda makaranta da kuma jarrabawan da zai zo mu a makaranta. Hakka idan mutum yana da jarabawa a makaranta, dole ne sai yayi karatu saboda ya wuce jarabawansa. Hakka ɗauki littafi ka karanta, ka karanta ka fahimci abin da ake nufi da abin da ka ɗauka. In ka gama karatu sai ka bari idan ka zo rubuta jarabawanka. Muddin ka yi karatu har ka iya tunawa, to idan ka zo ka rubuta jarabawa, za ka ji kawai abun ya maka sauki. Haka na rubuta wa inda ka, inda ka karanto. Amma idan mutum bai yi karatu ba, bai karanta littattafensa ba kafin na ya zo shi jarabawa, to gaskiya abin zai ba shi matukar wuya sosai. Za ka kalli kawai yana rubu-- bari ya rubuta ma jarabawan ba ko amsawa ba zai iya yi ba. Kawai za ka kalli kowa da yanayin yanda yake. Amma ni abuna, ba wai na son karanta littattafai ba ne, sai lokacin jarabawa nake karantawa. Littattafai yabanbanta kala kala. Akwai littattafan labarai, kalan na labari irin abubuwan da yake faruwa. To ina iya karanta wancan amma na boko wa to makaranta ke nan na boko, shi bana iya yin shi saboda yana da matukar wahala sosai. Shi ya sa nake jira sai lokacin jarabawa kafin zan in yi karatu.

Dangantakar mu da makwabta, akwai makwabtan da muke dangantaka mai kyau, akwai makwabtan kuma da ba mu yi da su mai kyau. Makwabtan da muke dangantaka da su mai kyau shine mutanen da sun san mutunci da amana. Tayanda idan abu ya same ka, kowa zai zo ya dube ka, ya kalle ya kake, ya gaishe ka, ya ma, ya san yanda za a yi in kana cikin damuwa, ya taimake ka ka fita daga damuwa. Amma makwabta munafukai akwai su kalan su da yawa. Misali ace yaran ka sun fita waje suna buga ƙwallon ƙafa, sai ƙwallon ka ya fadi a cikin gidan makwabtan. To idan ya ba ka ƙwallon, ya maka adalci kenan, makwabcji ne mai kyau, dangantakar yana da kyau. Idan kuma ya ma har shirme, ya dauki ƙwallon ya fasa to ka ga makwabtcin can ba mai kyau bane. Kuma muna da irin su da yawa a unguwar nan, makwabcin da idan ƙwallon ka ya fadi ko kuma abin wasan ku ya fadi na yaran ka, bara su ba ka ba, sai su ce wai ai ka je ka famu su gida. Kuma fa ba wai su kaɗai bane abun yake faɗi musu a gida. Yana faɗi wa mutane da yawa a gida. Amma saboda su wanda yake faduwa sauran suna da mutunci, sun san kan rayuwa da mutunci da amana to za su dauka abun. In ma ƙwallon ka ne ya fadi ko kuma abin wasan ka ya fadi cikin gidan su, za su ba ka. Amma munafukan makwabta shine wanda idan abun ka ya fadi a gidan su, za ka kalla su ƙi ba ka, wani lokaci su ba wa yaran su suna wasa da shi. In ƙwallo ne kuma za su iya fasa wa, wani lokaci kuma su ba wa yaran su suna buga. Shine abun da nake magana akai. Dangantakar mu da makwabta ya danganta, ina da makwabta kala kala. Akwai wanda nake mun mutunci da su, akwai wanda kuma ba mu mutunci da su. Saboda su ba su san kan mutuncin rayuwa ba, mugaye ne sosai na gidan gaske.